Ai ba zama kawai ba, kwana ma ni na fi so in kwanta kusa da taga. In yi barcina a kusa da taga. Amma ina amfanin ka zauna ɗakin da ba taga. Ai duk inda nike nafi son zama wurin da taga take. Wannan shine kawai.